Idan kuka yi tunanin fasahar nan gaba me yake burge ku? Gaskiya fasaha ta kawo cigaba a cikin al'amuran rayuwan ɗan adam. In ka tuna da tarihin mana iyayenmu da kakanninmu na shekarun arun arun, za ka ga inda suka sha wahala da gugarmaya wajen yin abu ba kaman mu fasaha ta jingin sama da aka kawo gaskiya abu ne na matun bunge wa. Sabida nan da minti kaza ko ƴan awanni mutum ya isa a tafiyan da da sai a yi wata ana tafiya ko a cikan jingin wa ai ta tafiya ana wata da watanni. Amma daga an yi wannan tafiyan nan a cikin ƙalilan kwana ɗaya zuwa kwana biyu, an kai inda ake so so. Gaskiya wannan fasaha ce mai kyau. Sannan kuma akwai fasaha na internet wanda ka ga ya sauwaƙe mutane domin yin asamen. Da a lokacin da muna yara muna ƙanana aka ba mu asamen sai dai mu je library don mu je mu duba wannan abun da aka ba mu. Mgami yene muyi yanda za mu yi wannan asamen ɗin. Amma yanzu ko da moment kaɗan ɗauka wayanka, za kaɗa shiga ka danna chat GTP naka, kome kake nema za ka same shi a nan. Gaskiya fasaha ya kawo sauƙi a cikin al'amuran rayuwa wanda a lokacin da gaskiya ba mu samu wannan fasahar ba. Kuma yaran yanzu kuma ba su amfani da damar in wannan su take sun taimaki kansu wajen yin karatu mai kyau.

Idan za ku iya zama a ko'ina, ina za ku iya zauna yaya gidan ku zai kasance? Gaskiya ni ina son idan zan zauna a gida, gidana ya kasance waje ne na murna rayuwa. Gida ne da babu hayaniya, babu damuwan wani. Ina son na ga gidana yana da lambu, ya kasance yana da ganyaye. Ina son kuma na ga gidana da ɗan namomin, da dabbobi a cikinsa. Kama ina su a gefen gidana na gan ni ina da su shanu, ina da su, a, tumakai, su jariran awaki, da kuma su, um, ɗawisu da kuma dokuna. Ni ina son na ga gidana gaskiya ya ƙunshi kowa. Ina son na ga na gina babban gida kuma a gefen kusa da rafi ko tafki haka. Abin yana mata ɗan burge ni kuma da bishiyu, saboda ni mutum ne wanda nake son ganye. Na ga gidana ya koyi ko'ina. Abin na mata ɗan burge ne. Shiyasa nake son gidan kawuna da yake cikin GRA a nan garin Kaduna a nan unguwan rimi. Abin na burge ne saboda gidan shi ko'ina an zagaye shi da fulawa. So wannan abin yana mata ɗan burge ni.

Shin wayanku ta taɓa ɓa-ɓacewa ko lalacewa, me kuke yi bayan haka? Gaskiya idan wayana ya ɓace, nakan je na yi reporting ma 'yan sanda sabida kada wani ya yi amfani da SIM ɗina ko ya yi amfani da wayana domin a je a yi abin da ba shi ke na ba, aiki na ɓatanci ko a je a yi wani harka na sata ko ƙwace ko wani abu dai da lambana. Sosai na je na kai wa 'yan sanda wannan rahoto. Idan kuma wayana ta lalace, nakan kai kasuwa domin a gyara mun. Gama mene a duba a ga meye matsalar wayar, sannan kuma a gyara. Ban mantawa shekarar 2016 lokacin da nake siyan iPhone. Ba sababbi ba. Na sha wahala don kusan koda yaushe ina kai wayana gyara. Sa'annan kuma idan wayana ya face nakan kai shi gyara gaskiya. Amma lokacin na walaha, amma tun da na zo na sayi wannan wayan gaskiya ina jin daɗinta. Na saye ta yanzu sama da shekara biyar kenan ina amfani da ita. Bata taɓa su bani matsalar ciwon kai ko na daƙiƙa ɗaya ba ko na sakan ɗaya. Ina jin daɗin amfani da wayan nan wayar sosai.

Shinkafan jolof ta biki me yake sa ta ta banbanta? Gaskiya abin da ke sa shinkafan biki ya banbanta da sauran biki, da sauran abinci na gida shine yanda ake dafa ta a cikin murhu kuma ta kan ji kayan ƙanshi. Idan aka samu wanda suka iya, wanda suka ƙware a harkan sana'a ta iya dafa abinci, so za ka ga gaskiya suna yin ƙoƙari dan ganin cewa abincin nan ya dahu kuma ya bada armashi. Ni gaskiya ina son abincin biki da kuma abincin gidan mutuwa saboda ɗanɗanonsu yana banbanta sosai. Kuma za ka ga duk yawanci abincin biki da na gidan rasuwa za ka ga suna kamanceceniya da juna saboda irin yanda ake sarrafa wannan abincin. Ni mutum ne mai matuƙar son cin abinci mabambanta gaskiya. Kuma ina son abinci mai ɗanɗano kamar wanda aka dafa shi da ɗahin kore.

Ku bamu labarin man shafawa irin su map a gidanku. Eh, man shafawan da muke sha-- da muke shafawa a cikin gidanmu ina amfani da Nivea ne. Sa'nan kuma ina amfani da STI. Gif din nan, suna daga cikin mai din da na fi so kuma ina jin daɗin amfani da su. Sa'nan man fuska na kuma nakan yi amfani da Cerave, ina jin daɗin amfani da shi a fuska na don yana min maganin ƙurajen da suke ɗan fito min. Hakika idan na ɗan wahala ko na sha zafi sosai, kaga ƙuraje suna feso min a fuska na. So nakan yi amfani da waɗannan mayukan danganin cewa ƙuraje ba su dame ni ba. Nakan ji daɗin kuma yin amfani da su sosai a ko da ya yaushe kuma suna da ƙanshi sosai, sosai. Dan St. Ive ɗin nan na ga abokina da muke Sudan yana amfani da shi tuha ɗari, don ya sa ni ma na ji zan sayi wannan mai ɗin kuma ina, ina jin daɗin amfani da shi sosai.